To a gaskiya idan aka tambaye ni ko ina raba abinci na da mutane, zan ce eh ina yin haka, hakan sosai idan akwai dama. A al'adanmu ta hausawa raba abinci abune da ake ɗauka da muhimmanci. Tun ina ƙarami, iyayena suna koya min cewa idan kana da abinci, yana da kyau ka raba shi da wasu mutane. Ina nufin ba sai abinci ya yi yawa sosai ba, ko kaɗan, ko kaɗan ne ma idan aka raba shi yana kawo farin ciki. Ni dai sau da yawa idan ina cin abinci tare da abokai ko mutane a kusa da ni, bana jin daɗin abin, bana jin daɗin cin abinci ni kaɗai. Ka san yadda wani lokaci mutum zai ga wani yana zaune kusa da shi amma shi yana cin abinci shi kaɗai. A gaskiya ni hakan yana sa ni jin kamar ba daidai ba ne. Saboda haka nakan ce masa zo mu ci tare. Wani lokaci ma idan ina da abinci a wurin aiki ko a makaranta, sai na kira abokaina mu ci tare ba wai sai abincin ya yi yawa ba. Wani lokaci abincin kaɗan ne amma idan mutane biyu ko uku sun zauna tare suna, suna ci suna hira, sai ka kamar abincin ya fi daɗi. Ni ma wani lokaci idan na ga wani bashi da abinci ko kuma yana jin yunwa, zuciyata ba ta barin, bata barin ni inyi shiru sai nabashi daga abin da nake dashi. Kasan yadda idan ka taimaki wani mutum sai kaji wani irin farin ciki a zuciya. Eh, ni, ni dai haka nakeji. A gida ma haka muke yi. Idan aka dafa abinci wani lokaci sai a raba a kaiwa maƙwabta ko wani ɗan uwa. Wannan al'ada ce mai kyau sosai a wurin mu. Yana sa zumunci ya ƙara ƙarfi tsakanin mutane. Kuma gaskiya idan mutane suna raba abinci da juna, soyayya tana ƙaruwa. Amma gaskiya wani lokaci ma raba abinci yana kawo hira mai daɗi. Ina nufin mutane suna zaune suna ci tare sai su fara magana a kan rayuwa, dariya ko kuma suna, su tattauna suna, su tuna wasu labarai. Wannan yana sa lokacin ya zama mai daɗi sosai. Ni dai ina ganin raba abinci bawai kawai batun abinci ba ne. A'a, yana nufin nuna ƙauna da kulawa ga wasu mutane. Ko da abincin kaɗan ne, idan aka raba shi da zuciya mai kyau, yana da daraja sosai. To saboda haka idan aka tambaye ni ko ina raba abincina da mutane, zan ce eh inayin hakan idan akwai dama. Domin raba abinci yana kawo farin ciki yana ƙara zumunci sannan yana sa mutum yaji farin ciki a zuciyar sa. A ganina wannan ɗabi'a ce mai kyau da ya kamata mutane su ci gaba da yi.

To gaskiya idan aka tambaye wane irin kyauta nake son bayarwa abina farko dake zuwa raina shine kyautar daza tasa mutum yayi farin ciki da gaske ina nufin ba wai sai kyauta mai tsada ba. A ganina abinda yafi muhimmanci shine niyya da tunanin dake cikin kyautar idan aka ba mutum kyauta da zuciya mai kyau ko da abu ne mai sauƙi, zai iya sa shi jin daɗi sosai. Ni dai yawanci ina son ba mutane kyautar abubuwa masu amfani. Misali kamar littafi ko wani abu da zai taimaka musu a rayuwarsu. Ka san yadda idan mutum ya karɓi abu da zai yi amfani da shi kullum, zai riƙa tuna wanda ya ba shi. Wannan yana da daɗi sosai. Saboda haka ni ina son irin irin wannan kyauta. Wani lokaci kuma ina son ba mutane abubuwa masu sauƙi amma masu ma'ana. Misali kamar turare ko wata ƙaramar jaka ko wani abun da mutum yake so. A gaskiya wani lokaci ba girman kyautar ba ne yake da muhimmanci amma yadda ka ba da ita da kuma lokacin da ka ba da ita. Ni ma wani lokaci idan ina son ba aboki kyauta, na kanyi tunani sosai akan abin da yake so. Ina nufin ba na son kawai in sayi abu ba tare da na yi tunani ba. Ina ƙoƙarin sanin abin da zai sa shi farin ciki. Wannan yana sa kyautar ta zama ta musamman a gare shi. A al'adun mu ta Hausawa ma ba da kyauta abu ne mai kyau sosai. Yana ƙara ƙauna da zumunci tsakanin mutane. Idan ka kai wa wani kyauta ko da ƙarama ce, yana nuna cewa yana tunawa da shi kuma kana darajar darajanta shi. Wannan yana sa dangantaka ta ƙara ƙarfi. Wani lokaci ma ina son ba iyalina kyauta. Misali kamar iyayena ko 'yan uwana. Ka san yadda idan ka ba su abu sai su yi farin ciki sosai. Wannan yana sa ni ma jin daɗi a zuciyata saboda ganin farin cikin su yana sa ni jin cewa na yi abu mai kyau. Nima wani lokaci idan akwai wata rana ta musamman kamar ranar haihuwa ko wani biki nakanyi ƙoƙari inba wani kyauta. Wannan yana sa ranar ta zama ta musamman ga wanda ya karɓa. Kuma wani lokaci ma mutane ba sa tsammana hakan sai ka ga sun yi mamaki da farin ciki. To saboda haka idan aka tambaye ni wane irin kyauta nake son bayarwa, zan ce ina son ba da kyauta mai sauƙi amma mai amfani wadda za ta sa mutum farin ciki. A ganina kyauta ba wai kawai abun abu ba ne, alama ce ta ƙauna, tunawa da kuma girmamawa tsakanin mutane.

To gaskiya idan zan yi magana akan yadda na ke jira a layi, abu ne da yake faruwa sau da yawa a rayuwar yau da kullum. Misali idan ka je banki ko shago ko wani wuri da mutane da yawa su ke zuwa, dole ne ka jira a layi kafin ka samu lokacin ka. Ni dai idan na zo irin wannan wuri, abu na farko da na ke yi shi ne in tsaya a inda ya dace cikin layin. Ni ina ƙoƙarin yin haƙuri idan ina jira a layi. Ka san wani lokaci layi yana iya zama me tsaho sosaai ina nufin mutane da yawa suna gaban ka suna jiran lokacin su. Amma ni na kan gaya wa kaina cewa kowa yana da buƙatar sa kuma dole ne a jira ani tsari. Wani lokaci idan layi yana tafiya a hankali, na kan tsaya ina kallo kawai ina jiran lokaci na. Wani lokaci ma na kan ɗan yi tunani a raina ko kuma in kalli abin da ke faruwa a kusa da ni. Ka san yadda mutum zai tsaya yana kallon mutane suna zuwa suna tafiya. Wannan yana sa lokacin ya wuce a hankali. A gaskiya wani lokacin ma idan ina da waya a hannu na, na kan duba wayata kaɗan yayin da na ke jira ba wai ina mantawa da layin ba a'a, kawai ina amfani da lokacin ne domin in duba wani abu ko in karanta wani saƙo yayin da na ke jira. Ni kuma ba na son yin gardama ko turawa a layi. A al'adar mu ma ana koya mana cewa bin layi cikin mutunci, bi layi cikin mutunci saboda haka, haka idan wani yana gaba na sai na bar shi ya gama abin da yake yi kafin na motsa, na matsa gaba. Wannan yana sa komai ya tafi cikin sauƙi. Wani lokaci ma idan wani ya zo daga baya ya tsaya a layi, na kan yi masa sallama ko muyi hira kaɗan. Kai wani lokaci ma sau sai mu fara magana akan abubuwan yau na yau da kullum. Wannan yana sa jira ya zama kamar ba mai tsaho ba. Amma gaskiya idan layi ya yi tsaho sosai, wani lokaci mutum zai iya jin gajiya. Ina nufin tsayuwa na lokaci mai tsaho ba abu mai sauƙi ba ne. Amma ni na kan yi haƙuri saboda na san daga ƙarshe layin zai motsa kuma lokaci na zai zo. Sabto saboda haka yadda na ke jira a layi shine ina tsayawa cikin tsari, ina yin haƙuri sannan ina jiran lokaci na kamar yadda kowa yake yi. A gani na idan mutane suna bin layi cikin mutunci da haƙuri, kome zai tafi cikin sauƙi kuma ba za a samu rikici ba.

To gaskiya idan aka tambaye ni sau nawa, idan aka tambaye ni sau nawa nake amfani da wayata, wannan abu ne da yake faruwa kusan kullum kuma gaskiya yawanci na fi amfani da ita fiye da yadda nake tsammani. Ka san yadda wayoyi suka zama wani abu mai muhimmanci a rayuwar mu yanzu. Ina nufin daga kira, saƙonni, yanar gizo har ma da kallon bidiyo, wayar ta zama kamar aboki a kullum. Ni dai tun safe nakan fara amfani da wayata misali idan na tashi daga barci nakan duba wayata kaɗan in ga saƙonni ko abubuwan da suka faru a duniya. Wani lokaci sai in duba labarai wasu saƙonni daga abokai ko kuma nakan duba bidiyo kaɗan. A gaskiya wannan yana sa na jin cewa na fara, na fara rana cikin shiri da labarai da kuma abubuwan da suke faruwa. Sannan a lokacin rana musamman idan ina fita waje ko aiki nakan yi amfani da wayata lokaci zuwa lokaci. Ka san yadda wasu lokuta za ka ji cewa akwai saƙonni, kira ko wani abu da ke buƙatar kulawa. Ni dai nakan amsa su da sauri. Haka ne, haka ne ba kawai nakan duba kawai ba amma nakan amsa abin da ya kamata. Amma gaskiya wani lokaci ma nakan yi amfani da wayata a wuraren shaƙatawa ko lokacin hutawa. Ina nufin idan na zauna a waje ko a gida sai in yi scrolling kaɗan a shafukan sada zumunta ko in kalli masu wasu bidiyo masu nishaɗi. Wannan yana sa lokacin hutu ya wuce cikin jin daɗi. Ni ma wani lokaci idan ina makaranta ko aiki nakan yi ƙoƙari ka-kada in yi amfani da wayata sosai domin kada ta hana ni mayar da hankali. Amma gaskiya idan na samu dama sai in duba wayata kaɗan in tabbatar cewa babu abu mai muhimmanci da ya shige. Wani abu kuma shine cewa idan nayi amfani da wayata sosai sai in lura cewa lokaci yana tafiya da sauri sosai. Ka san yadda wani lokaci kana kallon bidiyo ko scrolling sai ka ga awa ta wuce ba ka lura ba. Wannan wani lokaci yana sa ka lura cewa kana amfani da wayarka fiye da tsammani. Ni dai nakan yi amfani da wayata sau da yawa a rana amma ina ƙoƙarin yin amfani da ita cikin hikima. Ina nufin ba wai kawai in tsaya na yi scrolling ba amma in tabbatar da cewa ina amfani da ita don abubuwa masu amfani ko jin daɗi kawai. Saboda haka idan aka tambaye ni sau nawa nake amfani da wayata, zance na, na fi amfani da ita sau da yawa a rana tun daga safe har zuwa dare. Amma naƙanyi ƙoƙari in daidaita tsakanin, tsakanin amfani mai kyau da lokacin hutawa domin kada ta yi yawa sosai.

To gaskiya idan aka tambaye ni wane fure nake so, gaskiya akwai da dama da nake so amma idan na zaɓi ɗaya ko biyu, zan ce na fi son furen da yake da ƙamshi mai daɗi da kuma launi mai kyau. Ni dai nakanso fure wanda idan ka kalle shi sai kaji daɗin gani sanna idan ka shaƙi ƙamshinsa zuciya tayi sanyi. Misali furen rose yana daga cikin waɗanda nake so. Ka san yadda yake da kyau sosai, launukan masu kyau kamar ja ko fari sannan yana da ƙamshi mai daɗi. Ni dai idan na ga rose koda a cikin gida ne ko waje sai na ji kamar wani abu mai kyau yana faruwa a zuciyata. A gaskiya wani lokaci idan ina tafiya a waje kuma na ga rose sai na tsaya in kalle shi na ɗan lokaci. Amma gaskiya ba wai na fi son rose kawai ba. Wani lokaci nakan fi, nakan fi jin daɗin fure mai sauƙi kamar sunflower. Kai wannan furen yana haskaka mutum idan ka kalla launin ruwaya mai haske, yana sa ka ji farin ciki kamar rana ta fito a zuciyar ka. Ni dai ina ganin sunflower yana da wani abu mai daɗi sosai wanda zai iya sa mutum murmushi. Ni ma wani lokaci nakan tuna yadda wasu furanni ke nuna alamar ƙauna da kulawa. Ka san yadda wasu mutane suke ba da furanni ga abokai ko iyali domin nuna soyayya ko girmamawa? Eh ma idan zan ba wa wani fure zan zaɓi wanda zai nuna cewa na yi tunani da gaske a kansa. Wani abu kuma shine ina son furanni da za su iya ɗaukar lokaci suna da kyau. Ina nufin bana son fure wanda zai faɗi cikin sauri ko ya lalace cikin ɗan lokaci. Ni dai ina son wanda zai zauna cikin kyau na ɗan lokaci kaɗan domin in more shi. Ni dai wani lokaci ma nakan yi dariya a raina idan na ga furanni masu ƙamshi sosai. Kai wani lokaci sai na fara jin daɗi kawai daga ƙamshin furen ba tare da wani abu ba. Wannan yana sa zuciya ta natsu sosai. Amma gaskiya bana so in tsaya a wurin fure kawai na ɗauka. Ina nufin ina jin daɗi idan nayi amfani da furanni wajen kyautata, kyautata gida ko wajen nishaɗi kamar sanya su a tabarma ko tebur. Wannan yana sa wurin yafi kyau kuma yana kawo annashuwa. To saboda haka idan aka tambaye ni wane fure nake so, zan ce na fi son rose saboda ƙamshi da kyau amma kuma sunflower yana daga cikin waɗanda nake so saboda launi mai haske da farin ciki da yake kawo wa zuciya. A ganina fure ba wai kawai kyawawan abu bane ga ido amma yana sa zuciya ta natsu kuma ya kawo farin ciki a rayuwa.